Assalamu alaikum wa rahmatullah. Da fatan kun tashi lafiya. Wajen aikinmu gaskiya babban waje ne sosai kuma akwai jama'a da ke makaranta ne, babbar makarantar jami'a ce. Muna kallon jama'a iri iri daga manya yara wanda suke daga wanda suke remedial ko diploma. Akwai wanda suke digiri ya haɗa da under graduate kenan da. Muna da ofis-ofis masu yawa, ɓangare daban-daban daya shafi daga ɓangaren admin, ɓangaren account, ɓangaren management kenan that is principal officers na yunivasiti da dai sauransu. Muna da ofis-ofis a ɓangaren su ma distant learning su ma ofis na su daban. Ɓangaren post graduate su ma ofis na su daban. Sai ɓangaren diploma su ma ofis na su daban. Bayan can haka akwai wasu ofisis ofis masu zaman kansu kamar na union. Muna da union na technical staff that is NAAT kenan, Nigerian Union of-- eh, Nigerian Association of Academic Technicals. Sannan kuma muna da eh, non academic that is eh, Nigerian Union of Non Academic Staff. Then muna da SSANU, that is Senior Staff Nigerian, Nigerian sorry, eh, Senior Staff Association of Nigerian University. Sannan kuma muna da union na malaman makaranta wato masu koyarwa union mafi karfi kenan a eh, Nigeria ma ga baki daya that is Academic Staff Union of University wanda ko dan makarantar primary ya san sunan su saboda interest na su da karfin da suke da shi to dukan mu wa'yannan union din su ne suke haɗu, suke tafiyar da tsarin shi jami'a akoda, akoda yaushe kuma suna ƙoƙari yauwa wajen suga inganta harkokin ilimi. Suna ƙoƙari wajen suga sun bi kaɗun kowane staff sun ƙwace mashi yancin sa inda yana ciki wurin.

Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu da fatan kun tashi lafiya A ko da yaushe muna inganta ayyukan mu ne da tsaruka daban-daban Da kull-- ah, lokaci, lokaci, muna ƙarawa juna sani ta hanyan seminar a turance. Wani lokacin a, a taƙaice duk shekara sau ɗaya, ana tura mutane training, suje su koyo wani sabon abu, a gun wani abu daban. Sannan kuma kullum muna self learning, daga wajen abokan da, da, da, da kanmu, mu kanmu da kuma wajen abokan aikinmu. A kullum muna ƙoƙari mu ga mun koyi abun da ba mu iya ba, mu koyi sabon abu. Shi ya sa training baya ƙarewa A kullum muna research, a kan ya ake kaza?, a kan ya sabon tsarin kaza?, dame, dame ake kaza? Shi ya sa, sai kaga aikin mutum ya inganta. A kullum shi aiki mai inganci kowa ya fi so aiki mai inganci.

Assalamualaikum warahmatullahi. A'a, ina iya tuƙin mota sosai. Ina jan mota daga gida amma iya private car ne mota wato motar gida. Ina jan mota sosai amma ba na wa ba ne. Wani lokacin ko motar kawuna ko kuma na ƴar'uwata ko kuma na abokaina. Muna jan mota sosai kan muna tafiya. Muna nisan zango kaman kilomita ɗari biyar wani lokaci haka ɗau gombe zuwa Kaduna ko zuwa Kano ko zuwa Abuja ko zuwa Yola. Duka ina iya tuƙa mota a wannan nisan zangon sannan kuma ina mai da hankalina sosai a kan dokokin hanya. Sannan kuma kan na fara tafiya ina, ina tsayawa in lura da ya motan take. Tana cikin wani hali fil lafiyan ta ƙalau yakamata ayi tafiya da ita, an yi sabis ɗin motar ko ba a yi ba. In ba a yi sabis ɗin motar ba kin ga tafiya da ita sai a hankali in kuma bata da lafiya ma ko ware ma kwata kwata kar a fara akai ta wajen gyara yafi.

Assalamu'alaikum wa rahmatullah. Taburinmu a wajen aiki gaskiya babba ne sosai. Yana da faɗi da girma. Muna ajiye takardu a kai da kwamfuta da kuma firinta. Saboda rubuce-rubuce na yau da kullum. To wasu takardu ma sun ji ma ajiye a wajen sai in ka zo kana neman abu sai ka gan su kace ma mai maybe ko ka tuna da su. Sannan kuma wani ofis tebura ma guda biyu ne, wani lokacin gudu sauro har uku dukka wa mutum ɗaya. Saboda a ajiye mahimman takardu na ɗalibai kenan. Sam, duk wanda ke aiki da ɗalibai dole zai fama da yawan takardu kala-kala ta kowane ɓangare. Da kuma ga booklet na exam shi ma wanda ana buƙata ka yi marking da dai sauransu. Sannan ga akwai biyu na rula, stapler da su corrective fluids. Kilina kai har ma da fensir akwai. Har da giant stapler ga kuma su staple pins. Sannan kuma teburin yanada lockers guda uku. Toh anan muke ajiye takardu da suka fi mahimmanci a cikin wannan lockers ɗin. Sai kuma wasu kwamfutas ɗin in an tashi daga aiki za mu kashe kwamfuta ɗin sai mu sa a cikin teburin mu kulle.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wai Jtiyola gado kenan. Ai ba na rabuwa da mura kullum ina cikin mura ne kam, kaman gado muka yi. To sai dai watan in muran yayi yawa ko yayi zafi ko yayi karfi haka, nakan ɗan shan magani kamar loratadine da kuma ruwan shayi me citta da kananfari, yana iya ɗan sauƙaƙa min dai kaɗan. To daga jiki na yi, ban kiɗin ka wai? A gida kika ajiye wa ina? Ba da mu ba, bani kiɗin.

Assalamualaikum warahmatullahi. Abubuwan da nake da nishaɗi a gaskiya suna da yawa. Akwai kaman, eh, kallo haka ko kuma ɗan wasanni ko kuma kallon ball ko kuma a ƙasari ma na kan je majalisa ne in muyi hira da ƴan uwa da abokan arziki. Shi wannan kaɗai ya ishe ni nishaɗi. Ku zazzau na ku, eh, wanda ku tattauna da wayanda in an ji. To wannan abin gaskiya ba ƙaramin saƴ nishaɗi ake yi ba. Kaman kwanan nan mun yi taron reunion a makaranta wanda shekara ashirin daga mu makarantan. To abin gaskiya ba ƙaramin nishaɗi na tawayi ba. Wani ma ka manta su, wani ma ba za ka gane su ba. Sai dai ka ji ya ce maka, ai shi ne wane. Karka man abun kama a mafarkai saboda gaskiya wasu shekara ashirin rabon mu da su kenan. Sai kwanan nan Allah yayi muka haɗu da su saboda reunion. Saboda mu a makarantar ya kama, eh, exchange kunyar makarantar kwana ne akwai student daga garuruka da dama a fadin Najeriya. Yauanci duka state ɗin Arewa wannan akwai student ɗin garin. To tare da su muka yi karatu. Kuma gaskiya mun ji daɗi sosai da muka haɗu. Wannan abun ya sha, ya sa mun nishaɗi, ya ƙawatar da mu, ya sa an yi exchange kunta an tuna da kowa.

Assalamu alaikum warahmatullah. Shi gaisuwa abu ne mai kyau. Yana da kyau a koyaushe in ka ga mutane ka gaishe su. To ni a yanayina ina gai da mutane in sau'o'ina ne, eh, ina musu sallama in ba su hannu mu gaisa. Wasun kuma in manya ne kamar wanda suka fi ni kenan ko iyayenmu da kakannin mu, yawwa na kan danrisina haka ka gai da mutum sai ka wuce. To haka shi nake gai da mutane gaskiya. In kuma ofis ne duk wanda wasu mutane kawai zai ce good morning, good morning. Like in student yanzu kawai, dai zai gaishe ka ne ko kuma wani ma kai zaka gaishe shi kawai kuyi musaba'a kurabu.

Salamu alaykum warahmatullah. Ai ba da shawara a aiki ya zama dole. In ka ga abun da zai ɓaci ko kuma ka ga anturo wani maybe bai gane abun da yake yi ba, to yana da mahimmanci ka ba shi shawara ka ce wa ne yauwa abu kaza ba haka ba ne, ko kuma ga yanda ake abu kaza. In me fahinta ne to cikin sauƙi zai gyara kafin ayyukansa ya ɓace. In kuma ba me fahinta ba ne to ba g, eh tun da ka san halin mutum ba da ma ka ba shi shawara ba. Kawai da za ka rabu da shi ne, ya Allah a haka zai gane dakan shi. Amma ba kowa ake ba wa shawara ba.

Assalamu alaikum wa rahmatullah. A gaskiya ina jin kukan zakara da safe. Inde kana, eriyan da ake kiwo, to yawanci kukan zakara shi zai tashi ka. Kwanakin baya ma akwai wani zakara a unguwarmu wanda kullum zakaran shi yake tashen mu daga bacci. Idan batin safe mun koma masallaci, idan mun koma bacci bayan sallar asuba to idan karfe bakwai zan karan nan zai zo ya dame ku. Inda ka san asu wani abu na sirri, sai mun tafsi mun fito mun kore shi. Amma Allah sai ya zo ƙofar ɗakin mu sai ya sa kuka. To wani lokacin ko da kana unguwanni jifa jifa, inda kana wani eriya wani unguwar za ka ji ƙarar su sosai. Suna da ƙara da safe suna kuka. Chara ake cewa ne ko mene? To dama normal ne kuma a hausance ma in ka ji zakara ya yi kuka to lokacin sallar asuba yayi ko kuma lokacin tashi yayi. Baya kuka shi cikin dare. Dole sai asuba ya ƙara to za ka ji zakaran ya fara kuka. Indai ba wani abu bane ya same shi to ba dai zai taba yin kuka ba sai da asuba.

Eh, a gaskiya ina kunna Bluetooth kusan kullum in dai in ban je ofis ba. Saboda akwai files da nake so in yi transfer daga waya na zuwa kwamfuta, sannan kuma bana so in jona da USB cable gudun kar, eh, virus ya shiga kai, wato kwamfuta virus. To, gwaran ina yin amfani da Bluetooth ya fi min sauƙi wajen tura saƙonni daga waya zuwa kan kwamfuta na. Yana aiki sosai da Bluetooth. Sannan kuma ba ruwan ka, yana da sauri sosai ba ruwan ka da connecting cable.

Assalamu alaikum wa rahmatullah. A gaskiya, abubuwan da ake nikeso a canja a wajen aiki fa yana da yawa. Yana da yawa, ba za su lissafu ba. Ah, farko muna so a ƙara mana albashi saboda albashin da ake biyan mu har ga Allah, mu, mu Alhamdulillah, but amma irin masu babban gida masu yara da yawa albashin baya kai su ko ina. Sannan kuma abu na biyu, muna so shi wokin kwandishan shi ma a gyara shi, yanda za a biwa ko wane ma'aikaci ƙarin shi. Ma'aikaci ba zai ta-gayyara ba bayan ya yi ritaya saboda ba a biyan fensho na ma'aikata da sukai ritaya da wuri. Wasu sun har su mutu ma, sai dai 'ya'yansu su karbi kuɗin. Sannan kuma shi kan shi tsarin yanda ake aiki yana buƙata a canja shi. A yi introducing sabbin fasaha kamar new technology. Ya kamata a, mu, mu daina amfani da fefa wajen aiki, aikace aikace a koma amfani da na'ura mai ƙwaƙwalwa wajen aika saƙonni da karɓar saƙonni a koda yaushe saboda zai rage wahalhalu sannan kuma zai rage kuɗin da ake kashewa na yau da kullum a kowace ma'aikata. Tunda yanzu muna zamani na kwamfuta, ya zama ko ina akwai, kuma kowa ya iya. To sannan kuma muna buƙatan dinga training akai akai wajen ma'aikata suna koyon sabbin fasaha. Sannan kuma muna buƙatan motivation that is abubuwan more rayuwa. Mu kanmu ma'aikata akwai abun da bai kamata ace sai mun tsaya mun nema ba. Mu ke muna da wajen zama mai kyau, muna da bus da dai na kai mu wajen aiki, yana dawo da mu. Duk muna buƙatan irin wannan. To shi ma ina so gaskiya a canja shi.

Assalamualaikum warahmatullahi. Gaskiya muna da dangantaka da mai kyau tsakaninmu da shugabannin aikinmu. Kai ko ma yaya ko dangantakar ba ta da kyau dole kai ka san ya aiki ka mai da shi dangantaka mai kyau. Wanda kullum za ka mai biyayya ka mai abin da yake so wanda bai kauce wa ƙa'ida ba. Saboda ku samu dangantaka mai kyau da kai da shugabannin aiki. Saboda su kullum shugabannin aiki suna kallo kansu suna da experience su ne manya sun fi ka sanin komai. To ya kamata abin da suka faɗa shi ka yi za su yi sai dai su matsansa ba su karɓan gyara ba har ga Allah. Ko su duk abin da suka yi suna ganin fa shi ne daidai. Ba wanda ya iya sai ya gyara musu. Saboda ha atinaninsu sun fi ka experience, da wayewa Allah ya sa mu dace. Ameen. Sannan kuma su ma kaman shugabanni ya kamata su masu duba mu ma ƙananan muna da experience fa akwai abubuwan da muka sani sosai wanda su ba su sani ba.

Eh, Assalamualaikum Warahmatullah. Gaskiya ina amfani da apps da yawa a wayana. Mm, app, app, apps ɗin da nafi amfani da su a wayana har ga Allah su ne apps ɗin ƙafafen sadarwa wato social media, kamar su Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Amma har ga Allah na fi yawan amfani da Facebook da Twitter. So duk abun da yake faruwa, indai kana kan Twitter ko kana kan Facebook, duk abun da yake trending zaka gani. In ma wani sabon labari ne, kafin ka ji shi a rediyo ko gida ka ji a gidan jarida ko gidan TV, za a gan shi a wannan wajen. Wani lokacin ma in details za su kawo maka. Shi duk abun da yake faruwa, current abun da yake faruwa shi ya sa kullum a ko da yaushe, kai ko da ga barci muka tashi ma abun da muke fara dubawa in mun yi sallah, za mu duba social media mu muga, muga kuma yau me yake tafiya a duniya. Shi ya sa ƙafafen social media wato Facebook da Twitter su ne, su ne abokan aikin mu. Duk da akwai sauran application ɗin da muke ɗan shiga, ga like kamar bankin application but shi ba ku san kullum but amma ba koyaushe ba kamar Facebook ba. Da su application dai, da yawa. Sannan kuma akwai application ɗin mu shima na wajen aiki. Muna shiga mu duba recode ɗin yara. But shi ma dai muna amfani da shi sosai a musamman in mutum yana ofis, yana tareda student da sun zo complaint ko sun zo registration, sun zo da wani matsala, za ka shiga ka duba ka ga me yake faruwa. In za ka iya gyara musu sai ka gyara. In ba za ka iya gyara ba, sai ka duba, sai ka tura a gaba. Haka. Waɗannan ne su ne application ɗin kamar guda uku kawai zuwa huɗu. That is social ƙafafen saɗa, yaɗa, um, labarai da application ɗinmu da muke amfani da shi wajen aiki that is staff report ke nan.

Assalamu alaykum wa rahmatullah. Gaskiya ina ajiye hotunan wayana mai just go yi a gallery. But amma na kunna Google backup. To da zarar kawai na sa hoto in ya ɗan jima zai hau Google backup. Wani hotunan ma na manta da su. Kawai sai ina cikin scrolling sai inga Google ɗin ya dau min da su. Sannan kuma da ke yanzu Google ɗin yana nuno wannan, eh, duk abun da ya wuce ko hotunan da ka sa'a a wasu shekaru. Sai ga ya haɗa ya nuno maka su laiya shi sai ya zama irin tunawa ke da memory na hotunan da ka ɗauka ka sa. To a gaskiya ina jin daɗin wannan abun da Google yake min saboda yanayin aikina na yana kullum bani da lokacin zuwa kallon hotuna. Kai sometimes ma hoton ma ban ji ma ciks yawan ɗaukar shi ba. Yanzu, har ga Allah, zan iya yin wata daya ko sama da haka ma ban ɗauki hoto ba ko koda selfie ne. Saboda yanzu abubuwan da yake gaba na ya wuce ɗaukan hoto. Just go wayannan da na yi da ne ko suke kan Google. In Googlen suka dau min da shi sai ina duba wa ina nishaɗantuwa.

Assalamualaikum warahmatullah. Inji batu wacce no individual live on island or isolation dole kana da maƙwabta. To mashallah, gaskiya ni dai na yi sa'a, harka Allah duka maƙwabta na mutanen kirki ne, ba su da matsala. Kowa harkar gaban shi yake yi. Ba mai sa maka ido ko kuma ba mai shiga harkan ka. Kawai a haɗu, a gaisa. In abun jaje ne, a je ayi jaje. In kuma abun murna ne a je ayi murna. Wani ya samu karuwa kenan ko wani ya sake aure ko mutum wani yayi sabon mota, duk muna yotta yashi murna. Harka Allah maƙwabta na sun zama kamar ƴan uwana. Ba ni da matsala da su ko kaɗan. Muna daga dangantaka mai kyau. Muna dangantaka mai kyau. Muna sai dai muce Allah ya saka musu alheri. A kullum mu kasance tare da maƙwabta. Ina da maƙwabcin da ba ruwan shi kome kake yi ba zai taɓa sa maka ido ba, ba zai taɓa sa maka ido ba ko kuma yayi shiga abun da ba sa shi ba. Haka da mu da 'ya'yan su. Kullum 'ya'yan su suna kamar 'ya'yan mu haka. Suna ɓangaren mu, suna wasa, suna cin abinci. In fa in suna jin yunwa ma wajen mu suke shigowa. In sun dawo daga makaranta ba a gama abinci ba wajen mu suke shigowa. In sun dawo daga makaranta maman su mata nan wajen mu suke shigowa su zauna har maman su ta dawo. Har bacci ma ya ɗauke su watan sai dai haba ya ɗauke su. Saboda zaman takewar da mu da yake tsakanin mu da su. Ba mu da problem ba kome. Haka gidaje gefe da gefe. Ba ruwan kowa kowa yana cikin gidan shi. Kawai sai dai a haɗu a gaisa. A yi musabaha musamman in lokacin, lokacin sallah yayi za a fito sallah to akan haɗu a masallaci a gaisa a ce ya wane ƙananan lafiya. Haka a dandanta tambayi juna dai. Haka muke rayuwa da su. Gaskiya ba su da matsala.

Assalamualaikum Warahmatullahi. Ai shi magancen koke-koke sai ka koya sannan kuma abu na farko ya zamana za ka yi adalci. Ka ji daga bakin kowane bangare, karo ka ji daga bangare daya ka yanke hukunci sannan ka zauna ka yi adalci. Gaskiya sau tari da dama, even though ba'a cika kawo min koke-koke ba. Amma saboda dai a kuma wajen aiki, students suna kawo min koke-koke tsakaninsu da wasu malamansu ko kuma tsakaninsu da wasu, eh, eh, ɗalibai yan uwansu. To in mutane tsakaninsu ɗalibai ne, muna iya ƙiransu mu sasanta su. Bayan mun ji ba'asin abun da ya faru mu bawa mara, eh, gaskiya gaskiyan sa sannan mu sa yaba shi haƙuri. In kuma tsakanin ɗalibi ne da malami to har ga Allah sai dai mu bawa ɗalibin haƙuri sannan kuma mu gaya mai dabarun yanda zai kauce hakan nan gaba. Har su samu sau rabu lafiya tun da tafiyar Just iya yan shekaru huɗu ne wasu ma uku. Wani malami ma in ya ɗauke ku sau ɗaya ba zai ƙara ɗaukar ku ba. To gaskiya yawanci muna iya bawa student haƙuri akan kawai su bar abun. Allah ya raba su lafiya. Amma shi koke-koke kan agun student kullum muna samun wannan. But amma na gida ko na family har ga Allah ban cika samun koke-koke ba.

Assalamu alaikum warahmatullah. Shin kulle ƙofa kullum, ai yana da kyau a rayuwa. To ina kulle ƙofa na kullum saboda tsaro ba don tsoro ba. Saboda nasan wani lokacin ko ba ma ɓarayi ba, maybe wani dabba ko kyanwa ko ina abu zai iya shiga maka ɗaki ko ɓera. In ka bar ƙofar ɗaki a kulle to yana da kyau a koyaushe ka kulle ƙofar ɗakin. Tun da yanzu lok muna lokacin sanyi akwai ƙura. In ba ku kulle ƙofar ɗakin ba, ƙura zai shiga ya ɓata maka wajen zama. To zaka ji ba dadi. Amma in ka kulle ba ka da matsala. Zaka, za ka dawi ka samu ɗakin ka fes fes ba abin da ya dame shi. Amma window na kuma shi kuma ko da sanyi ake yi, ina barin shi a buɗe ban cika kullewa ba. Amma ƙofa kan, inda daren bana ma bari a buɗe, da daren na shiga ɗaki zan kulle ko kuma in na fito, nan ma zan kulle. In fita in tafi harkoki na.

Assalamu alaikum warahmatullah. Eh, ina amfani da waya ƙirƙiran Android ta kamfanin Redmi wanda model din shi ne 13C. A gaskiya wayan tana da daɗin amfani sosai, tana riƙe caji, tana da ƙarfi sannan kuma tana da araha. Dutse wanda ya yi amfani da ita. Duk abin da kake so ka yi da wayan to wannan wayan tana yi. Abun da yafi burgeni da wayan shi ne tana network sosai, ga riƙe caji. Mutum in ka yi caji, ka yi full charge tun daga gida to ka nazo gun aiki cajin bata yi sauƙa ba har na koma gida in ƙara sa caji to bata da damuwa. Wayan tana min, tana daɗi sosai har ga Allah ba laifi. Komai nata yana da kyau sannan kuma ban jima da saya ba, kusan, kusan sabuwa ce. Shi ta ma fi mun nuna iPhone tun ga inda nake yanayi ne na zafi to iPhone suna ɗaukar zafi ita kuma wayana bata ɗaukar zafi duk yadda zan yi aiki da ita.

Kudin wutan lantarki a wata, a gaskiya NEPA suna kawo min bill ɗin dubu goma sha biyar zuwa wani lokacin dubu goma sha biyu. Wani lokacin ma ba su kai haka ba. Amma kwatakwata kudin da nake ba su baya haura dubu biyar ko dubu shida. Yanayin tun da ba band A nake ba wutan ba kullum, ba ko dai yaushe ake sabowa. A cikin tuntuɓawa wasu biyu wuce in samu wutan awa tara, a yayin nisa in samu wutan awa goma sha biyu ba. To shi ya sa gaskiya ba ma ba, ba ma wane ba su kuɗi. Amma in za su bar mana wuta inda ya kamata, to biyan kuɗin wuta ba zai zama matsala a gare mu ba. Za mu ba su abin da suke so. Amma saboda ba wuta ne shi ya sa muke musu ido wannan biyan. Ba sa ba mu wuta sosai. Shi ya sa. Amma lokuta, nima lokacin suke ba mu wuta muna ba su kuɗin wuta kwas har dubu goma ma, lokacin kullum akwai wuta. To in wutan ya ragu sai mu rage kuɗin wuta.

Assalamualaikum warahmatullahi. Cin abincin rana gaskiya mafi yawan a ƙasare ban cika damuwar cin abincin rana ba. Ina tsallake shi musamman ma in ina ofis kaman yanzu haka, don kyabu nan ban ci abinci ba tunda na yi abincin safe. Wato ƙarin kumallo ban ƙara cin komai ba har yanzu. To ina kuma ina tunanin sai zuwa anjima in na koma gida zan nemi abunda zan ci. To ƙarshenta shine abunda zan ci anjima shine zama abincin rana kuma shine zama abincin dare. To jingle yakomin sau biyu kenan nake cin abinci, sai dai ko abunda ba a rasa ba. Shima in na samu zan iya taɓawa. Amma dai ba wani abu ne nauyi mai suna abinci ba gaskiya.

Assalamualaikum warahmatullahi. Ai da cokali kai. Ai ko tuwo ma ai munfici da cokali. Ci abinci da hannu in akwai zafi, da ya ƙona hannunka, to ba daɗi. Yawan ci abinci gaskiya da cokali muke cewa shi a ko da yaushe, a ko da yaushe. Kusan kullum ma ko wane irin abinci ne, cokali muke sawa.

Assalamualaikum warahmatullah. Gaskiya ina rubutu da sauri, da sauri sosai. Amma karanta wanni ba kowa ba ne zaike iya gane me nake rubutawa. To, wataran sai ne ko kuma malamin da ya yi tambaya tunda damun shi ya yi tambaya ya san amsan already, shi zai iya gane wa me na rubuta. Amma gaskiya ina da su rubutu da sauri. A ƙa'ida ma ance wanda suke rubuta da sauri sun fi ilimi saboda ƙwaƙwalwarsu ya fi hannunsu gudu. Da kamar na rubutun likitoci. To, gaskiya rubutu da sauri ɗabi'ana ne sosai. Kuma ina jin daɗin haka. Ko malamina yake mana jawabi a aji, nan da nan za mu, zan rubuta. Ba sai na jira wani kalma ya ɓace min ba. Nan da nan nake rubutawa, ba na ɓata lokaci wajen rubutu da sauri gaskiya.

Yarima ya wuce gaba gida. Yarima, eh, ya shiga gida. Assalamualaikum warahmatullah. Eh, waalaikumussalam. Ina iya aiki da kwamfuta sosai, tun daga kan sarrafa kunnata, sarrafa ta da kuma detectin in ma ta na da wani problem. Sakamakon, na samu horo a, a amfani da kwamfuta tun shekara kusan ashirin da ya wuce. Na samu horo a kan kwamfuta. Ina da certificate kuma na yi diploma. Sannan, eh, ya je yana dawowa. Sannan kuma duk abin da ya shafi Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Sannan kuma sai abin da ya shafi use of internet. Mun na yi sosai, sosai da sosai. Na samu ƙwarewa sosai a kai. Kwamfuta ta zama ita ce rayuwar mu a yau da kullum. In dai za ka yi aiki, kai ma'aikace ne ko kai ɗan kasuwa ne ko ma to meye ne, kana buƙatar kwamfuta a tara da kai saboda da shi zai taimaka maka ka yi ayyukanka na yau da kullum. Zai sauƙaƙa maka wajen tafin, wajen printing. Sannan kuma yanzu akwai AI direct za ka yi da kwamfuta. Sannan kuma ko wajen ajiyan files, mun dauyi ajiya a kan kwamfuta. Dole sai ka yi amfani da kwamfuta, ka yi amfani da cloud. To kwamfuta dai har ma ita ce gishirin rayuwa yanzu. Komai sai da ita. In za ka duba banki sai da ita, za ka yi karatu a makaranta sai da ita, za ka yi application sai da kwamfuta. Ka yi duk abun da za ka yi sai da kwamfuta. A wannan rayuwar in kana so ka zama uwayayye to dole ya zama kana hulɗa da kwamfuta saboda za ka zama current duk abin da yake faruwa. Zai zama kana, ka sani kana da update akayi, ba, ba zai zama an wuce ka ba.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ina zuwa office kullum to in man cin abinci ya kama ni, muna cin abinci ne kullum a cikin office. Wani lokacin muna iya tare wa office ɗaya muji mu zauna mu ci abinci amma bamu da wajen cin, duk da muna da wajen da ake biya wajen cin abinci amma bamu cika zuwa wajen mu ci abinci ba.

Assalamualaikum warahmatullahi. Eh, a gaskiya muna rubuta duk deden wannan kuɗin da muka kashe a wajen aiki. Sakamakon hakan yana da mugun amfani kuma ana bukata. To dole duk abun da ka rubuta, wajen duk abun da ka kashe ana bukata sannan kuma da rasit na shi.

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Shi ranar biyan albashi ayi rana ne ta musamman, jin labarin ta ma daɗi yake dashi. Balle kuma ace ranar yanzu kowane ma'aikaci yana da lissafin wata kawai buri shi ace ƙarshen wata ya zo, yaji yau za a biya albashi ko kuma an fara biyan albashi. Saboda yanayin halin da muke ciki na rayuwa yawanci nineteen wahcernt na ma'aikata da wannan albashin su suka dogara. To daga ranar yazo zaki ga kowa yana cikin fara'a, yana cikin farin ciki, wani yana so ya biya bukatu da dama, wani abincin gidansa ya ƙare, wani gidan haya, wani kuɗin makarantan yara, wani bashin da ake binsa dukka dai. Ai, wani kan ma ko da an biya kuɗin ba zai saura da ko sisi ba kan a biya albashin ƴan riga ya kashe kuɗin saboda ya ƙaƙarbi bashuka ana binshi bashi. To, yana gama biyan bashi abunda zai saura a hannun shi kaɗan ne. To shi ya sa kawai amma duk da haka muna farin ciki da ranar albashi har ga Allah.